Misali idan na tashi da safe, ina zuwa ɗakin kowa da kowa cikin gidanmu na gaishe shi, kama daga mamana, babana, yayana, ƙannena, yayata. Can kuma sai na tafi gidan yayata, gida ma sai na je na gaishe ta. In naje gaisuwan da nake musu, babana ina fara ce masa "Assalamu alaikum baba, ina kwana, an tashi lafiya? Ya jiki? Ya gajiya?" To ina kuma na je ɗakin mamata, sai na ce mata "Assalamu alaikum, ina kwana mama? Ya jiki? Ya gajiya? Ya sanyi?" Haka nake gaishe su. Yayuna kuma da ƙannena su kuma normal gaisuwar kawai nake musu.

A'a, ba na sanya safa kullum amma ina iya sawa kamar kwanaki biyar a cikin, a cikin sati. Misali ina sanyawa ranar Juma'a, Asabar, Lahadi amma ina tsallake Litinin domin ranar Litinin most yawanci ina zuwa wurin, wurin aiki. So shi ya sa ba na sanya safa ranar Litinin domin ina zama a ofis, ofis na babana. So shi ya sa ba na sanya ofis eh safa domin ofis ɗin yana da wurin yana da kyau da yana da tsafta. Ba dole ne mutum sai yayi amfani da safa a wurin ba. Shi ya sa ma ni ɗimma ba na damuwa da saka safa.

Ni dai ban fiya amfani da kafafen sada labarai ba. Amma lokacin da baba na yake ji, ina ɗan saurare kaɗan kaɗan. Ina jin BBC. Akwai wani kafan sada labarai ana kiransa da DW. So shi dinma ina, ina saurarin shi. Domin wani lokaci da safe, da safiya suna kawo labarai masu daɗi. Kama daga labaran siyasa, labaran, labaran cikin gida Najeriya, labaran yaƙin duniya da dai sauransu da labaran wasanni. Yawanci kuma na fi jin labaran wasanni. Domin ni ma'abocin sauraron labaran wasanni ne.

A halin yanzu dai babu wani aikin gida da na ke yi kullum domin ƙannena mata da maza sun kai guda sun kai su biyar. So bana ban fiye yin aikin, aikin gida ba. Duk wasu ayyukan yawanci sun ɗauke su suke yi. So ni ban fiye yin wani aiki a gida ba. Duk wani aikin gida kama daga wanke wanke, shara, yi wa yara wanka, dafa abinci duk wannan sun ɗauke su suke yi. So ni ba wani aikin gida da na ke yi kullum. Sede na ci abinci, na yi bacina in lokacin bacci ya yi.

A'a ni bana ƙetare ƙafafu lokacin zama, bana yi ko kaɗan. In na tashi zama na kawai nake yi a duk inda na ga dama. Amma Akwai wani aboki na fa wallahi duk lokacin da zai zauna sai ya ƙetare ƙafafun nan. Ban san me ya saba. Na tambaye shi, na tambaye shi amma ya ƙi ya bani amsa. Mene ne dalili? Shima dai ya ce min kawai naturally ne haka abun ya zo masa.

A'a, ba na amfani da mataimakin murya. Gani lafiya na garau. Bana ganin yadda nake magana kamar menene zan ce ne. Ba wani mataimaki na nake amfani da shi. Ni kaɗai nake iya yin komai nawa. Lafiya na garau, so kaga ba wani amfani na si ba wani damar da se na amfani da wani wanda zai riƙa taimaka mun.

Na fi amfani da Google Photos. Google Photos. Duk da Google Photos suna wani lokaci idan ka cinye free space, haka dole sai ka yi renting space sai ka karɓi, eh, aron space ka riƙa ajiye a wurin. So duk da haka dai na fi yin amfani da shi. Domin ko da na canza waya, in na canza waya ɗaya, in na zo ina samun duk hotuna da na ajiye ina samun su cikin aminci idan na dawo da Google Photos. To shiyasa na fi yin amfani da Google Photos mostly yawanci ina amfani da Google Photos ne. So ban sani ba amma wani aboki na ya ce min shi ya fi jin daɗin yayi amfani da Iris. Akwai wani wata blockchain sabuwar blockchain ne. So shi in kai renting in kai karɓi aron space is a permanent wato ya zama na dindindin. Ba, ba haka ba, ba dole sai ka ƙara, ƙara biya ba kamar yadda na Google yake.

Ina zuwa kasuwa misalin ƙarfe tara, tara na safiya nake zuwa kasuwa. Amma akwai wani abokina shi ba baya zuwa kasuwa ba sai ƙarfe sha ɗaya. Ɗayan kam ma wallahi sai ƙarfe ɗaya da rabi yake zuwa kasuwa dab lokacin sallar azahar. Wai a lokacin ne yafi cin kasuwa sauran wannan lokutan kaf yana barci ba. Hm! A nikam ina zan iya wannan abun? Ai ni ƙarfe takwas, tara ina cikin kasuwa. Ƙarfe tara dai in ta buga to ta sami ni a cikin kasuwa. Zuwa ƙarfe goma dai na fara cin abinci na. Na buɗe shago na gama komai an fara zuwa siyan kaya. Na isa nakai ƙarfe sha ɗaya ban je kasuwa ba? Ai da na bar ciniki mai yawa.

To bana ce ba, ban san da yana take kamawa agun nan kuma. Amma ni dai ina ware ma komai lokacin sa, kama da aiki daga aiki, lokacin hutu, lokacin komai ina ware masa tayin nasa. So ina da schedule. Sai sama duka komai baya bani wahala.

Nafi cin abincin rana misalin karfe, karfe biyu zuwa karfe huɗu na rana. A wannan lokacin, na samu na yi sallar azahar, na yi wanka, na yi wanka, na yi sallar azahar. To a wannan time din sai na zauna na ci abinci. Domin ni fa na jin dadi, da idan zan ci abinci zamanto na samu na huta.

Gaskiya nikam na tsani jirar layi. Wallahi na tsani jira a layi, har ga Allah. Misali, ko da abinci na je siya, idan na ga layi, gaba daya sai na ji abincin ma kansa ya fita a raina. So ba na jin daɗi dai idan na je layi na idan na je siyan abu na ga layi, gaba daya sai na ji abin da na ke son ma ya fita a raina. Shiyasa ba na son layi.

Yadda nake sasanta rikici a aiki. Misali idan abokaina biyu suna rikici, toh, ina fara jine menene silan matsalar? Na tambayi ɗayan menene, menene ya haddasa rikicin, shi ma ɗayan na tambaye shi menene ya haddasa rikicin. Toh, duk wanda ya fi gaskiya a cikinsu, sai na ba shi gaskiya. Wanda na ba shi da gaskiya kuma, sai na ba shi hakuri. Na kuma ce kada ya sake, aikata irin wannan abun da har zai kawo musu matsala.

Banda asalin, lokacin da na tsara nake tashi amma yawanci ina tashi ne ƙarfe biyar na asuba. Idan na tashi wannan ƙarfe biyar din zan yi alwala, na yi sallah, na je, na jeni inda bayan nayi sallah zan dawo kuma na ci gaba da bacci. Wata ran kuma ina shiga Twitter sai na ɗan yi posting nayi interacting da sauran abokaina.

Wani irin aiki? Aiki yawanci jadawalin aikina ina tsara shi ne a rana. Ina tsara jadawalin aikina ne a rana kashi kashi idan na tashi da safe. So jadawalin farko ina yin shi daga ƙarfe biyar, ƙarfe biyar na asuba zuwa takwas na biyu ina yin shi daga takwas zuwa sha biyun rana, sai na yi huta nayi sallah, sai na ƙara yin na yamma kafin dare kuma ya yi.